Wane irin waya kake amfani da shi? Eh, ina amfani da wayan Techno ne, Techno Spark twenty Pro Plus. Kuma gaskiya ina jin daɗin wayan nan sosai, sosai. Saboda tana da abubuwan ban mamaki. Tana da camera mai kyau, gata da RAM babba, tana da sauri ga ROM. Zaka iya, za ka iya aje abubuwa masu nauyi, masu yawa wanda hakan ba zai takurata ba. Sannan ba ta da slow, tana da sauri sosai. Don haka ina mai bada shawara kowa yayi ƙoƙari ya mallaki wannan waya saboda zai ji daɗinta sosai. Duk da de akwai sababbin wayoyi da aka yi wanda latest ne sun fi wa'innan. Amma dai wannan wayar gaskiya ina jin daɗinta, tana da matuƙar kyau, tana da matuƙar amfani. A lokacin dana sayeta kusan dubu ɗari uku ne da hamsin. So yanzu dai ban san kuɗinta ba. Sai mutum ya je kasuwa kuma ma ba lallai mutum ya same ta a kasuwa ba. To don haka mutum sai yi ƙoƙari ya mallake wannan waya. Waya ce mai inganci, mai ƙarƙo dan ba ƙaramin jin daɗinta za ku yi ba. Ina ƙara jaddada muku ku yi ƙoƙari ku samu ku mallake wannan waya. Wannan wayar da kuka gani Techno, Techno fa kamfani ne mai kyau. Sun iya wayoyi masu kyau, masu inganci. To haka zalika nake umarta kowa yayi ƙoƙari ya mallaki Spark twenty ɗinnan. Ni dai kusan shekara ɗaya da wani abu ina amfani da ita. Ina matuƙar jin daɗinta. Don haka kuma ku yi ƙoƙari fa ina fa ƙara jaddada muku fa. Ku yi ƙoƙari ku mallake wannan waya. Tana da inganci, tana da kyau kuma za ku yi alfahari da ita kuma sai kun zo kun gaya mun wannan wayar mai kyau ce. Don haka sai ku mai da hankali.

Kana amfani da matashin wuya? Eh ina amfani da matashin wuya wanda ake kira da filo. Eh filo. Ai ni bazan ma iya kwanciya ace ba matashin wuya a tare da ni ba ace ba filo. Saboda za kaji ma da ƙyar kake iya bacci abin sai a hankula. Amma idan ka ɗan ɗora kanka a matashi ya ɗan ɗago, wallahi za kaji daɗi. Za kayi barci har da mun shari.

Wane launi labulenku suke? Hmm launin da labulenmu suke akwai chocolate color, brown kenan sannan akwai ruwan madara haka, haka launin yake. Sannan muna da wasu kaloli kuma daban-daban. Saboda a gida ba zai yiwu ka ce wai labule kala ɗaya za ka riƙa amfani da shi ba. So zaka riƙa ɗan chacchanjawa, ka riƙa ɗan samun kaloli daban-daban. Shi ne a taƙaice.

Kana buga rubutu da sauri, ma'ana kana iya yin rubutu da sauri? Eh, ina rubutu da sauri idan hakan ya kama. Don ko lokacin mutum yana makaranta, zai buga rubutu sosai, zai yi shi sauri da sauri, sauri da sauri kuma zai natsu don ya rubuta abin da ya dace. Saboda in mutum bai yi rubuta da kyau ba zai zama kamar yana ɓata ma kansa lokaci.

Kana sanya bel kullum? Eh, ina kan iya sa bel idan mutum ya sa ƙananan kaya. Don bazan taɓa mantawa ba, lokacin muna samar taka muna sa kaya coat, muna sa belt kuma mutum zai je makaranta zai sa belt saboda in kai tucking kasa belt shine zai riƙe ƙugunka da kyau. Don haka belt muna sashi sosan gaske, especially mutum yasa ƙananan kaya mu.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Kuna nufin yarinta kenan, lokacin da mutum yake yaro yake yarinta. Za ka tuna abubuwan da ka yi irin ƙiriniya, ƙiriritar da ka yi, da irin karatu da ka yi, da irin zuwa makaranta da ka yi, da irin abokanai, da irin wasanni. Da akwai abubuwa da dama wanda za ka riƙa tuna su lokacin kana yaro. Ai ƙuruciya aka ce dangin hauka. Ƙuruciya fa akwai daɗi fa. Sema ka tuna irin abokananka na yarinta, wanda yanzu kowa ya girma wasu da 'ya'yansu, wasu da matayansu. Za ka ji rayuwar dittayi wani iri wallahi, ana jin daɗi fa. Gaskiya, duk wanda ya mance da ƙuruciyan shi ya mance wani ɓangare na rayuwarsa wanda zai duka tunawa da shi, yana jin daɗi. Ai ina tina ni abubuwa da dama irin fafutakar danayi, da buga bugan danayi na neman kuɗi. Ni ne can, ni ne can, ni ne talla, ni ne sana'o'i kala kala, ni ne shagon game. Ka ai na yi abubuwa da dama. Idan na ce zan ba da labari, time ɗin ba zai iya kaimu ba. A'a gaskiya yarinta kai daɗi. Allah ya sa mu daɗi. Amin summa amin.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ma'ana fruit kenan. A gaskiya ina jin daɗin shan fruit. Fruit na da daɗi especially ma in ka sa su yayi sanyi a fridge za ka ji ɗan karan daɗi. Kai fruit ai duniya ne a yayi. Ka sa mun fruit? Hmmm! Za ka ji daɗi sosai.

Kana tafiya kasuwanci? A'a, ni ai kullum a kasuwa nake. Ai. Ai ban zauna ba. Hmm, ai a kasuwa nake. Ai seda kasuwanci rayuwa me za ka samu in ba ka je ka nema na kanka ba. A'a, ni ɗan kasuwa ne gaskiya. A nan nake kwashewa, ina samu sosai. Allah ubangiji dai ya bamu sa'a kasuwanci ai abu ne mai kyau mai mahimmanci. Rayuwa ba ta tafiya. Ko ɗan wan da yake aikin gwamnati in ka lura, zaka ganshi yana da kasuwancin shi. Aaa kasuwanci ai duniya ne ai.

Wacce hannu kake amfani da ita? Duka hannayena guda biyu ba wanda bana amfani da shi amma yanzu hannun dama ne na riƙe wayana da shi ina wannan voice ina recording ɗin nan kenan. Eh amma kowa ya sani hannun dama an fi amfani da shi sosai. Ya fi a ce hannun hagu. Amma duka hannayenka ne kuma dukansu zakayi alfahari dasu kuma zakayi aiki dasu kuma zakayi amfani dasu kuma zaka ɗauki abu dasu. Don haka kowanne yana da matuƙar muhimmanci a tare da kai wanda duk wanda babu shi zakaji babu daɗi. Don haka dukansu masu amfani ne a gare ka. Allah ya wadatar da mu. Amin summa amin.

Nawa madubi kuke da su a gida? Aƙalla gidan nan muna da madubai. Muna da madubi a ɗakin farko, sannan muna da madubi a bayin ɗakin farko. Didda dai wannan madubin kaman naga ya fashe amma dai da muna da shi sannan in kuka zo ɗaki na biyu, ɗakin ma akwai madubi, tamfatsetse babba wanda zaka gani komai da komai da kake buƙatan sani da gani. Sannan a bayin shi shi ma akwai madubin shi a sakali. To kaga kennan in kuka kirga dudda wanda ya fashe guda huɗu kenan. In babu wanda ya fashe, an cire shi a lissafi ya kama madubi guda uku kenan. Sannan muna da irin ɗan ƙaramin madubi na hoda wanda in mutum zai yi kwalliya zai gani su. Aƙalla dai madubai kusan huɗu zuwa biyar su ke gidan nan. Allah ya datar da mu ya sa kuma mu dace. Amin summa Amin.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Lokacin da ka isa ofis, ka je kan teburinka, zaka zauna sai ka samu ka ɗan yi addu'o'i, saboda bai kamata ka fara aiki ba tare da ka gabatar da ibada ba. Ya kamata kayi addu'a, samun nasara da kariya a tare da ka. Sannan abu na biyu, sai ka duba wasu ayyuka ne waɗanda ka fara da su baka ƙarasa ba. Sai ka bincika ka ga me ya dace kayi. Sai ka bibbincike takardu, after ka gama da na'ura mai ƙwaƙwalwa wato laptop ɗinka ne ko kuma desktop ɗinka ta ofis. So, the next thing to do, abinda kuma zaka sake yi nan gaba shine sai ka fara aiki. Unfinished business, abinda baka gama ba kenan, baka ƙarasa sa ba sai ka fara. Ɗaya bayan ɗaya har ka gama abinda zaka yi. Allah Ubangiji ya datar da mu. Amin summa amin.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh gaskiya ni dai da dai ina ɗan wanke wa amma yanzu gaskiya akwai washing machine da shi ake amfani ana wanke tufafi. Kaga mutum ba sai ya wahala ba ya samu sauƙi abin sa. Wannan shine dai saboda tufafi ya fi wankuwa sosai.

Wane irin miya kake fi so? Wane irin miya ka fi so? A gaskiya fa ina son miyar taushe, miyar danƙe sannan kuma ina son miyar kabeji. Kaai! Bazan manta ba na ci miyar kabeji. Oo ba! Har sai da ta fita kai na. Da fa ni a duniya ban ga miyar da ta kai miyar kabeji daɗi ba. Ko, ko kuma yanda ake mun a da ne yanzu ba a mun shi kamar da? Amma dai tabbas da kaai ina son miyan, kai duniya ce. Miyar kabeji Alhaji, hee! Ina matuƙar son ta. Akwai daɗi sosai. Miyar taushe ko ince miyar danƙe ita ma akwai daɗi. Allah ya sa mu daɗi.

Kana jin kukan zakara da safe. Eh wani sa'in ina jin kukan zakara da safe, don shi zai dinga ma tashin mutum. A duk lokacin da safiya tayi wato a kauce asuba kenan irin ƙarfe shida shida da rabi za ka ji cararsa kuma an mafi jin sa irin ƙauyuka haka saboda su ne suke yawan kiwata su, yawwa.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida sosai. Ma kuwa, don ba na bari kai na ya kulle. A jarida ne za ka samu abubuwan ban mamaki da suka faru. Anan ne zakaji labarai kala kala saboda ita jarida tana da matuƙar muhimmanci ka karanta ta kuma tana da matuƙar amfani. Saboda haka ina son jarida sosai gaske. Jarida ai duniya ce. Ana jin daɗinta sosai.

Wane ƴaƴan itace kafi so? Gaskiya ina son ayaba sosai, ina son kankana, ina son abarba, ina son kayan marmari sosai saboda suna da daɗi kuma suna da ɗiba kewa. In kana jin su kana samun nishaɗi sosai. Gaskiya ina son ayaba kuwa, ayaba tana mun daɗi. Kaman ma kin ga ayaba da madara aka haɗa ma mutum fruit salad zai ji daɗi sosai.

Burina a aiki be, bai fi ya in samu hutu ba, bai fi aikin da aka bani ba in samu in kammala shi. Yanda wanda ya bada aiki zai ji daɗin aikin da na yi. A ko da yaushe ina son yin aiki tuƙuru don in cimma matsaya ta, kuma in cimma manufata. Saboda aiki tuƙuru da aiki da kyau shi zai baka nasara a rayuwa.